Kana cin citta a abinci? A'a, ni bana cin citta a abinci saboda ban saba da shi ba. Na fi dafa shi a shayi ko wannan ƙashi in sami zuma.

Me ka ke siya daga ka kasuwa? Ai kuwa abubuwan siya aka kasuwa ya na da yawa. Amma dai na fi sayan kayan abinci sosai a kasuwa sabida sun fi araha su kuma sauran abubuwan kuma idan dai ina gida nakan siyan su.

Wani launi labulen ku suke da su? To launi dai iri-iri ne na labule. Labule na kuke magana aha sai ince muku ruwan ƙwai. Labulen mu ne kowa yana da nashi kala-kala daban-daban.

Me kake ci a gurin aiki na kanci abin da na kai, in doya na kai shi zanci, shinkafa na kai shi zanci, in ma gari na shi zanci. Hake yake a wurin aiki. Masu kuɗi su ke zuwa dai a kantin su, dai su ci abinci. Ni da kuma ban da kuɗi zan tafi da abin da zan ci tun daga gida.

Yaya kake taimakawa mutane? Gaskiya, a daidai gwargwado nawa idan nasan mutun na buƙatan taimako zuwa kawai nakeyi na a mai taimakon ba tare da shan wahala ba, sabida ba sai an tambake ni ba na ke taimakon mutane in ina da hali.

Ana fison zama a kujera ko a tabarma, wato zama a kujera shine nafi saba da shi kowa da abinda ya saba da shi, da sau nafi sawa zama a kujera kuma nafison sa a kan tabarma.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Wato sasanta rikici a aiki dai abu ne da za ka ga sauƙi gareshi saboda aiki, kamfani tanada policy nata wanda dole kowa ya bi amma in ba haka ba sasanta rikici, haka zai gagari mutane.

Kana iya gabatad da rubutu? E, iya gabatar da rubutu ina ga abune da ba mai wahala ba tunda ni da koyassa ake ba wai haifan mutum akeyin shi.

Kana sanya bel kullum, kullum kuwa saboda rigunan mu na maza ai a yana da wurin bel kuma baya zama sai da bel. A idan kuma ba bel zakaga abun zaita zazzagowa.

Yaya kake koyan fasaha sabo? To akwai YouTube ai. A youtube nake zuwa naga ya fasahan take meye mahimmancin sa kuma da ya ya zan iya ƙaruwa da ita. Ai ta YouTube tana da fa'ida sosai.